Amma kace sau nawa kake duba saƙonni. Am gaskiya magana ta gaskiya ina duba saƙonni a rana fiye da sau biyar ko takwas. To kuma sau nawa kake duba saƙonni ina duba saƙonnin da dama. Gaskiya a lokacin dai zan ce duk wani abu ɗaya danganci inyi wannan abun har ya kai ga saƙo ne aka tura mun, duk wani abu na kanyi inyi takatsantsan akan wannan abun da zan duba wannan saƙon saboda in samu ko wani abu da yakamata ace an samu game da wannan abun na kan iya ƙoƙari in je naga na aiwatar da wannan saƙon ko kuma nai checking ɗin wannan saƙon is very ya zama is very important here ace yana da kyau ina duba wannan saƙon domin nai checking ɗinsa sosai yadda yakamata da wani abu wanda zai ce na kula da wannan saƙon gaskiya yakamata ace kuma ya rinƙa tsayawa. Mutane suna ƙoƙari suna dubawa. To aka tambaye ni, a tambaye da a ka mun farko ba wai tambaya ba ce. Dan wani aikin da za a ce na kasa baku amsan sa wannan tambayan da kuka min ko wani abu. Da idan cewa aka ce, sau nawa kake duba saƙonni aiki? Eh gaskiya ina duba saƙonnin aiki. Koda yaushe aka turomin saƙonnin aiki nakan iya katse wani aiki wanda da kawai na je na duba wannan saƙonnin aikin saboda cewar wannan saƙonnin aikin yana da matuƙar amfani domin na je na gudanar da shi ko kuma na aiwatar da wannan saƙon wurin aikin. Saboda duk lokacin da aka ce ka samu wani saƙo wani aiki, to kai ƙoƙari kar ka rinƙa gudanar da shi yadda yakamata ba tare da ka samu wani issues ko kuma wani fargaba da wani abu wadda za a ce ya kai wani abu ko faɗuwar gaba wani abu. Yakamata a ce ka ba da himma, kai ƙoƙari, ka ba da himma da good ahead da qualities a kan wannan aikin da kake aiwatarwa. Na wajen taimako ne, na wajen ba da himma ne a kan wani taimakon wani aiki ne. To gaskiya yakamata a ce, ka ba da himma, da ƙoƙari, da talented, da nazari a kan wannan aikin da kake so kai achievement. Saboda duk lokacin da aka ce yau gashi kana gudanar da wani aikin, ka kan iya samun achievement da wani himma a kan wannan aikin. To lokacin da kake duba saƙonni, aka ce sau nawa kake duba saƙonni a aiki? Gaskiya duk lokacin da aka turo min saƙonni aiki nakan iya shiga na duba ko wane lokaci ne domin na, indai har ba lokacin Sallah bane ko lokacin da nake wani ibada, domin na duba wannan saƙon na aiki. Ya aiki yake tafiya? An turo mun sakone wajen kaya ya gaza ne ko kuma kaya yayi guntu kuma ana buƙatar wani abu, koda ma'aikata suna wani aiki na dan tafi wani project ko kuma ina gudanar da wani aiki ne ko kuma na ɗan bar su ko suna buƙatar wani abu su turo saƙo aiki. Shin duk da dai muna cikin aiki, nakan iya zuwa nai nazari na duba wannan saƙon. Nai confirmation a kan wannan saƙon nai checking ɗinsa sosai is very clear, is very difficult. Ya zama cewa wannan saƙon na kiyaye na duba shi sosai da sosai yadda ya kamata ba tare da wani issue ba ko kuma wani abu ya faru a game da tattare da wannan saƙo. Gaskiya kuma mutane su ƙara bada himma da jajircewa gaskiya a ƙoƙarin suyi ƙoƙari wurin bada himma da ƙoƙari da jajircewa a kan gwaran wannan duba wannan saƙon. Gaskiya yana da kyau sosai da sosai kuma yana da kyau matuƙar amfani mutane su rinƙa bada himma da nazari da ƙoƙari a wurin wannan duba wannan abubuwan gaskiya. Ai ni dai sha'awar da nake so in ba. Mutane duk lokacin da aka ce yau kana gudanar da wani aiki, ka kai a matsayi ka na mai gudanar da wannan aiki. Ka yi ƙoƙari, ka ba da himma da jajircewa da nazari ka gudanar wa a game da wannan aikin. Yakamata a ce duk lokacin da mutum yana gudanar da wani aiki, wanda ace mutum zai iya ko kuma zai iya yin wannan nasaba da game da wani abu wanda yake so ai achievement. To gaskiya yana da kyau mutum ya dage ya tsaya ya lura yasan abun da yake yi a game da wannan aikin gaskiya. Ni dai shawarar da nake ƙara ba mutane kenan yakamata ace sun tsaya sun jajirce sun dage suna ƙoƙari suyi amfani da wannan shawarar wurin koda an turo maka saƙo wurin aiki sai ka duba wannan saƙon baka san na menene ba na wani issues ne wanda aiki in ba kai viewing ɗin wannan saƙon ba za aiki zai tsaya ko kuma aiki za a dakatar ko kuma ana buƙatar wani abu. Dole he an kiraka a waya an sanar da kai ko a karɓa ko kuma a kawo ko kuma ka tura saƙo a kai wannan abun. Yauwa gaskiya mutane suna ba da himma kan wannan abu. Mutane su cigaba da jajircewa gaskiya sosai da sosai gaskiya yana da kyau mutane su ba da himma kan duk wani abu da ya kamata ace sun bada domin kula a kan wajen aikinsu ko kuma a kan wanin saƙonni da ake turo musu daga saƙo. Mai muhimmanci sai ka shiga ka buɗa kai viewing ɗinsa kayi kayi following ɗinsa, kai mai touch ka mai magana, kayi viewing ɗin wannan saƙon duk ka gudanar da magana mai daɗi akan wani saƙo da kake so ko kuma aikatarwane ko kuma aikine ko kuma wasu kuke gudanarwa da saƙo a aiki.